Eh, ina zuwa gidan fim amma ba ko da yaushe ba. Musamman dai na fi zuwa cikin ƙarshen sati da babu aiki.

Eh, ina iya jefa dutse nesa musamman na ga abun da zai cutar da ni, na kai samu na wawura na jefa shi da nesa.

Eh muna amfani da ruwan rijiya musamman idan babu wutar lantarki da za mu ja ruwa muna amfani da shi.

Nakan kawo gidan mu idan ban yi nisa ba a ƙafa, idan kuma nayi nisa a daidaita sahu ko a bas ko taksi.

Eh, ina karatu kafin na kwana. Musamman ma na kan so na karanta takardar addu'o'i.

Eh ina son ɗaukar hotuna saboda yana bala'in min kyau sosai kuma nakan yi amfani da su.

Abin da nake ji ranar biyar albashi gaskiya ina jin annashuwa da daɗi da murna sosai a raina.

Gaskiya na fi son AC saboda AC idan ya ɗau sanyi kana iya ka kashe shi kuma ya daɗe.

Eh ina son abinci mai yaji amma ba ko da yaushe ba, saboda wasu lokutan yakan sa ni gudawa na ƙasa sukuni.

Kayan marmari da na fi so gaskiya ina son ɗan malele, ina son wainar fulawa kuma ina son.